Shi kwana abin da ake nufi shine kamar Hausawa suna kiranshi da bacci. To bacci ya danganta ne yana zuwa a cikin dare a daidin lokacin da maybe kaɗan je ka yi wani abin nan, harkokin ka ka dawo ko kuma maybe wani lokaci kafita yin harkokin naka sai kafita ka je ka dawo da gajiya. To in mutum ya je a yayin da mutum ya fita, ya je harkokin shi ya dawo da gajiya, yakan iya samun yayi bacci da wuri. Ma'ana ya kwana kina, eh ya kwana da wuri. In ya kwana da wuri to kaga ma'ana zai samu sauƙi rabuwan gajin a jikin shi domin kuma ya iya tashi da wuri. Amma yayin da aka ce mutum ya fita wani harka shi ya je ya dawo bai samu yayi kwana da wuri ba to tashi da wuri. Wannan shi ma wani abu ne wanda yake kasancewa na da wuya a gare shi ya tashi. Eh, sai dai wa'yanda ɗaiɗaiku ma su jarabta, su ne za su je abun nan su yi wasu ayyuka na su, su dawo da gajiya sannan kuma, su kwana ba tare da gudu ba kuma su tashi da wuri. Wannan, eh ya danganta. Amma ni dai gaskiya ni ma bani da wani ɗayan lokacin kwana kasancewa na kan bi ta cikin dare wani lokaci in dawo da guri, wani lokaci kuma bana dawo wa guri. A yayin da nawa da guri wani lokaci na kan kwanta nashin gida. To a wannan lokacin na kan iya kwana, na kan iya kwana ko kuma in ce bacci. Eh wani lokaci kuma ko da nashin gida, eh baccin da ka ganshi shi ma ana tana man ya zo amma ba tare da ya zo ba. Har sai ka yi ta jira wani lokaci kuma Hausawa sukan ce shi bacci ɓarawo ne. Kafin ka sani ya riga ya zo ya ɗauke ka kullum. Ma'ana ka kwana kina. To wannan shi ne, eh lokutan kwanana. Eh kodayaushe in sha Allah za ka kasance mutum yana kwana. Wani lokaci kuma, eh a kwanan yakan kasance, eh yayi wasu abubuwa masu muhimmanci ko kuma ya kasance ma yan jiran ya kwana amma kwanan ya ki zuwa ya kama shi akan lokacin da yake so ya kama shi. Shi kwana wani abu ne wanda za ka san shi ba wai kai ne za ka kirkire shi ba ka ce kai shi dole. A'a, shi ne zai zo da kanshi lokacin da ya ga dama sannan kuma ya sace ka a lokacin da ya ga dama. Saboda wannan wani abu ne wanda Allah ya ɗora wa dukkan ɗan adam kuma ya kasance abu ne na hutawa, na hutawa, eh da kuma sanyaya wa zuciya da rai da kuma sauran gaɓoɓi na jiki. Domin ayyukan da sukayi a wannan lokaci su masu samu hutu. Lallai tabbas kwana shine abin, abin da sakwatanci suke kira bacci. Shi ne abin da sakwace, sakwatawa suke kiranshi da kwana. Mu kuma ba mu saba kiranshi da kwana ba, sai dai mu kira shi da bacci. Eh kuma za ka ga ba sakkwace in za su gaisheka sai sun ce an kwana lahia. Hausawa suna cewa an kwana lahia. Amma idan ka je ka tambaye shi na wance, eh ma'ana in shi wancan yana bacci ne. Zakaji ya ce maka ai wane yayi kwana. To mu da farko mana da muka je sokoto mukaji suna wancan yayi kwana. Bamu san me suke nufi da wance yayi kwana ba sai dai da muka tambaya aka ce mana ai wannan kwana ɗin yana nufin ma'ana bacci kenan wane yayi bacci. Sannan muka san menene kalmar kwana take nufi a wurin sakwatawa. Amma ni yanzu dai harkan maganan in zan tambayi wai wancen yayi bacci bana cewa wancen yayi kwana ne saboda me? Ya kasance ba launin, yarena ba ne da ko kuma ba launin kalman da muke faɗa ba ne a yankin mu. Duk da dai ya kasance yaren Hausa ne. To su ma Hausawa ne suke faɗan shi a matsayin kwana. To amma mu in za mu kira shi a matsayin, eh mu muna kiranshi a matsayin bacci ne ba wai kwana ba saboda kasancewar wanda ka tambaya ka ce me ake nufi da kwana, wanda suka sani za su gaya maka cewa ai kwana yana nufin bacci ne. To amma kuma wasu ke gaya maka kalmar bacci kwana. Za ka ji sun ce maka ai wannan kalma ce ta sakwatawa su ne suke kiranshi da kwana. Soda yawa mutanen mu a nan gurin mu ma su ba su san menene kwana. Kamar ni da ni ba mun sani ba sai da muka tambaya aka gaya mana cewa ai bacci shine ake nufi da kwana a sakwatance. Kalmar sakkwatawa ce wacce suke suyi amfani da ita su kira bacci a matsayin.

Eh to, gaskiya akwai nau'ikan kiɗa-kiɗe masu yawa da nake son ji. Eh, kamar kiɗin a Hausance akwai kiɗin kalangu, akwai kiɗin duma, akwai kuma kiɗin, eh, ganga. Akwai kuma abunan na garaya. So, in aka kuma, kuma, eh, na bature akwai kiɗan gangan abunan bibi, akwai kuma na fiyano. Eh, duk wannan kaɗe-kaɗen, kaɗe-kaɗe ne masu saka nishaɗi a lokacin da ake jin su. Musamman akwai wanda maza ga kiɗa-kiɗen da za kaga, ana kaɗa ma shi. Ana kiran sunanka ana ma kirari a cikin wannan kiɗan. To wannan kiɗan ya fi sa mutum nishaɗi saboda kai ne ake mawa shi idan kai ake yi sannan kuma sunanka ake ambata ana ma kirari. Sannan kuma akwai kiɗa, wata kan kiɗa irinna mandiri wanda ake yin bige ake waƙa ake yabon abuna, ma'aikin salalahu alaiyi wasalam. Wannan kiɗan ya shi ni, da nake son jin shi sosai saboda wannan shi ya kasance in kana sauraron shi kana jin shi kana bin shi. Za ka ji kamar wa'azantar da kai ake yi. Sannan kuma akwai kiɗa wanda ake yi na zamba. To wannan kiɗan wanda ake yi na zamba shi wannan za ka ji ana ambaton sunan wasu mutane ne ko wani mutum ana cin mutuncin shi, ana zagin shi. Lallai ya kasance irin nau'in wannan kiɗan ba na son in ji shi. Badun komai ba kuwa saboda ya kasance ana cin wani, mutuncin wani ɗan adam ne, ɗan'uwana wanda ni kuma ba zan so haka ba. In an ci mutuncin shi na ji daɗi. To ni ma ban san lokacin da za a ɗauko ni asani a cikin sunan wannan kiɗan a ci mutunci na ba. Kar a ci mutuncin mutum ka ji daɗi. Sannan kuma kai tu nanin kai ka tsire ne. Shi makaɗi shi gaba kiɗaya shi ya kasance maroki ne. Wanda zai bashi shi ne na shi. Wanda kuma ba zai bashi ba bana shi ba ne. To dan haka, yayinda suke wannan kaɗe-kaɗen suke wannan kiɗan. Cike yanzu ma suna cin mutuncin wani. To kai in ka ji kada ka yi farin ciki. Na in suka gama kiɗan su suna za yi wancan to kai ma za su iya ci su yi ƙiraro na su kiɗan su wanda za su ci mutuncin ka da. Dan kai ma ba ka tsire ma ne daga bakin su, daga sharrin su ko kuma daga yabon su. So wai su irin mutane ne wanda zai ba su shi ne nasu. Idan ka ba su za ka iya sa su yi wa mutum, idan ka ba su za ka iya sa su kushe mutum su zage shi. To wannan masu kiɗa haka suke yi. Wannan abun ya zamance kamar jini ne a jikinsu, kamar nga duniya. Shi yasa ni na fison kiɗa wanda za a yi abona ana yabon annabi ko kuma wanda za a yi wata waƙa mai isar da saƙo mai ma'ana. To wannan kiɗan yana sa mun nishaɗi sosai. Na akwai lokacin da ma za ka ga, ai daga tsa-tsa ka saurari karatu kuma ka, da ka saurari wani kiɗan saboda zai fi sanyaya maka zuciyan ka wannan lokacin da ka ji. To haka daga dai komi da lokacin shi. Wani lokaci za ka ji Hausawa suna cewa "Taɓa kiɗa taɓa karatu." Eh, taɓa kiɗa taɓa karatu. Ma'ana kenan, nan wani lokaci ka yi kiɗa-kiɗi, ka ji kiɗa-kiɗi. Wani lokaci kuma ka saurara, ka yi karatu, ka saurari karatu ko kuma ka yi karatun da gangan. Wani lokaci kuma ka sauraru kiɗa-kiɗen. Ko kuma wani lokaci kuma naka ɗaga samu wani abu da hannun ka ka zama tokaran ɗan buga waƙa naka kiɗa-kiɗen kana waƙa kana ɗabi'in waƙa domin ya sa muka nishaɗi inda ka ke so. To shi yasa ya kasance ni na fison kiɗa, eh na san kiɗa kiɗaye nau'i kala kala. Kaman kuma kiɗa irin su, irin na su duma. Akwai kiɗa wanda ake yi na duma, na biki idan ana biki. Shi ma kiɗa ne wanda ake tara mata da maza wani lokaci su yi tatsalle suna murna suna jin daɗi. Ai, ana kirari shi ma. To kirari yana ɗaya daga cikin abun da ke sa, eh, mutanen gurin su masu ƙara jin daɗin wannan kaɗe-kaɗen da ake yi saboda duk abin da za a yi ake yi ana ambaton sunanka, ana, eh, ƙwarzanta ka. Ana yi a ƙara maka abunan ƙarfin gwiwa ne don ka so wannan abu. Shi yasa duk kiɗan da za ka ji ana kiran sunan mutum. Oh, yau, yau da makaɗi zai fara kiɗa-kiɗen shi, eh, to ya zo sai ya same ka, ya kira sunanka ya zage ka. To idan ma ai wasa ba za a iya sa mun wanda za su ji haushi ma har su, har wasu mutane wanda za su tashi wannan biki da na kama faɗa. Amma babu inda yayi makaɗi ya zo yana kiɗa-kiɗan shi yana waƙe-waƙe shi ya kira sunanka ya ya beka sannan kuma ka ce za ka tashe shi. Ina, ai shi dai ma in kana da tuƙuici ka bashi a wannan lokaci. To shi yasa irin wannan kaɗe-kaɗen wanda babu zamba a ciki ina son su, ina sauraron su domin kuwa suna sa nishaɗi suna ƙayatarwa. Eh.

Gaskiya ne, ba abincin jurewa barkono mai yaji ba ne. Saboda na kasance ba na son yaji a abinci sosai. Ya ma kasance ta kai ta in aka girka abinci idan ya yi yaji sosai, eh ya yi barkono kenan, barkonon ya yi yawa a cikinsa, to yakan sa abincin ma ya fita min arai. Saboda ba na jin daɗi ina cin abinci, ina jin zafi a bakina. Wannan yana sa in ji na tsane abincin kenan ma ba na son shi. To, abin da za a sa mai barkono a cika a ciki, to ni ba na son wannan. Saboda ya kasance shi barkono idan ka ci shi ya yi a bakinka, ni a bakina baya mun daɗi duk wasu abin da suke so kenan. To amma ni dai gaskiya ba na son wannan yajin da yake yi. Sannan kuma barkono idan ka ci shi zai ci in yi shiga har cikin cikinka, zai dinga damunka. Musamman ma ace abun a, anus ɗinka zai iya sa ta samu damun dubaranka. Wanda idan ka zo, ai tsugunno ka ji abun nan dubaranka yana yi maka zafi. Sannan kuma daya daga cikin illar barkono shi ba shi ne idan kana cin shi kana cin yaji sosai. To yayin da ka ci wasu abun nan wasanni kamar exercise na gudu haka zai dinga taso ma mutum a kirji, yana damun shi. To shi yasa ni ba na so a cikin abinci a samu barkono. Saboda gaskiya ba na iya jure ma zafin shi, ba na iya jurewa illar shi wanda idan mutum ya zo su gundo zai dinga jin har a wurin dibaranshi yana jin wannan zafi. Wannan dabanin wannan yana daya daga cikin dalilin da ya sa ni ban cika son barkono ba. Ba wai na ce ba na son shiga baki da wani, a'a. Akwai abubuwan da za ka yi amfani da shi domin yana wannan abubuwan da za ka yi a wannan lokacin suna da buƙatar nashi wannan barkono ɗin. Amma ya kamata ka san yadda za ka kimanta ka dinga sa shi ne. Ta yanda in ka sa shi ya ba da abin da ake so ne sannan kuma bai wuce abun nan, eh iya ka ba. Ta yanda zai zo ya dami mutum a baki ko kuma ya dami mutum wajen dafa shi. Wanda shi barkono ya kasance kamar wani yakan kasance ma yakan juya ya zama guba wani lokaci. Me yasa na kira shi yakan juya ya zama guba wani lokaci? To dai inda da mutane goma suke azo a samu barkono kamar guda biyu ka sa shi a wuta, za ka ga mutanen nan gaba ki da wannan barkonon guda biyun da sai ya fasa su. Saboda da zarar ya ji wutar na watan nan ta kama shi ba abin da zai dinga fitar da shi illa yaji. Wannan kuma yajin nashi ba abin da zai dinga sa wa wannan mutanen illa tari suka ji suna tattari suna wannan shaƙewar a wurin nan. To shi yasa zafin barkono ba abu bane mai daɗi ni a wurina. Inda su wasu ma kamar abun da ya shafe har ahalin yarba wa. Zaka ji in za su ci abinci babu barkono za su je wasu ma za su iya yin amai. To ni gaskiya tsakani har ga Allah, ni kuma ina cin abincin zan ci shi amma kuma zan ci shi ba cikin farin ciki ba. Sai dai zan ci shi daga kokwanto sannan kuma ba wai don ina jin daɗin shi ba. Kasancewan an sa barkonon, barkonon yajin shi yana damuna a baki. Wannan dalilin da ya sake nan ban son abinci mai barkono tsiya, mai yaji. Ina cin barkono, ina cin yaji amma na san ta yanda nake yin amfani da shi wanda ba zai cutar da ni ba kuma ba zai azabtar da ni ba. Ba zai sa bakina yazo yana jin yaji sosai ba. Kamar yan da nake wani lokaci, za ka ji ƙurji sukan ɗan fita ma mutum a baki haka inda ɗan jirji yaro. To ka ga a dai da wannan lokacin abinci mai ko bai barkono mai yaji har kwatan ka cin shi ma ba za ka kwata ba, ba za ka jara ba ba. Saboda idan ka ci shi ka san abin da ka ci ma kanka, ka ƙara ma kanka azaba ne da raɗaɗi da cin zafi. Wanda zai je can cikin wannan ƙurjin da kake da shi ne, da zarar ya taɓe shi to shi fa dama ka san yaji ne da shi. Sannan jin nan dandanan zai ruɗaka ya tashi hankalim mutum. Shi yasa barkono ni ba wai ina son shi ba ne ba kuma abun mu'amala ta ba ne a yau da kullum. Saboda sau da yawa wasu za ka ga an kawo abinci sai sun an kawo masu barkono sun sa shi wasu za su ƙara yaji. To ni kuma za ka iya kawo abinci ko abincin da ake yi wanda ake haɗa shi da barkono a ci, to za ka gani ɗan kaɗan nake sawa saboda ban so ya dame ni a bakina ya dinga yi mun wannan zafi.

Eh to, gaskiya bangojinmu suna da launi kala kala. Eh, ya danganta daga wane irin, eh, launi kake so. Kamar ni, eh, a ɗakina launin bangon ya kasance kalan, eh, ruwan madara ne, ma'ana milky colour kenan. Sannan kuma a gidan na mu akwai mai launin, eh, madara, akwai kuma mai launin, eh, brown, ash ma'ana ruwan toka shine launi mai ruwan toka. Akwai kuma sauran masu launin kore, akwai masu launin blue. Amma shi asalin bangon gidan gaba ɗaya ya kasance daga waje brown ne. Ana nan an bashi a kalan shi saboda yan da akayi plastan shi da kasan shi ba a samu an guga mashi fenti ba. To shiyasa wannan kusauren bangojin guda huɗu na gida su suna a launin, eh, ruwan ƙasa saboda ba a shafa musu fenti ba. Amma cikin ɗakuna kowa yayi ma dashi kalan launin da yake so wanda yake ganin zai ƙayatar da shi. Ni dai na ma, dama na kusan launin ruwan madara ne. Sannan kuma a saman shi akwai silif wanda shi kuma launin shi, eh, fari. Sannan kuma akwai labule wanda yake da launin, eh, ruwan madara da ja a jikin shi da gold. Akwai labulen da yake da shi wanda yake da launin ja da fari da baki. Amma shi wannan labulen wanda yake da shi mai launin ruwan madara, eh, da ja da gold yafi, eh, yafi, abun nan, yafi kyau da bangon ɗakina. Yafi kyau da launin bangon ɗakina. Kasancewan ya kasance suna da launuka iri ɗaya kamar na launin ruwan madara kenan. Shi ɗakin na ma dama bangon, eh, launin bangojin gaba ɗaya su sun kasance ruwan madara ne. Tashi kuma wannan labulen ya kasance akwai launin ruwan madara a jikin shi wanda ya ma fi kowane yawa a cikin sauran guda uku, guda biyu. To shiyasa yakan kasance, yakan haska ɗakin sun kasance sun sa ji tun da shi, gashi ya bada hasken ruwan madara. Shi kuma bangon nawa shi ma yana da hasken ruwan madara. To wannan, wannan kenan. Sannan kuma idan mutum yana so ya canza kamar ni yanzu inda za a ci sauran bangojin na jikin gidan wane kala nake so a mai da su? Eh to, lallai zan iya cewa su za'a iya mai da su kamar masu ruwan toka ne ko kuma a mai da su su kasance, eh, farare. Nan ba mu manta ba muna yara akwai gidajin da za ka ga bangoijinsu an yi musu farin fenti ne. Kuma za ka gan su a cikin gidaje guda goma was special guda biyu ba. To waɗannan gidan sai mu danganta gidansu da launin farin gida ma'ana launin fentin da akayi masa kenan. Hmm, to shiyasa sauran bangoijin gidanmu inda za'a bani, shawarar inda za'a bani dama zan iya mai da su su zamanto farare ko kuma su zamanto masu ruwan toka. Masu ruwan toka su abun ɗinsu mahimmancinsu shine basa saurin yin datti da wuri kamar fari. Shi kuma fari yana saurin koɗewa. Yara zasu tattaɓa, yayi datti. Wani kuma lokacin ruwa zai wanke za ka gan shi ya fita daban ya yi datti. Ba kamar shi wanda mai ruwan tokan ba. Saboda shi mai ruwan toka a waye na da kala siminti ne kuma dama da siminti za a haɗa ya yi aiki. Sannan kuma akwai, eh, fenti mai launin ruwan tokan wanda shi ruwan toka ne kuma ka ƙara mai da ruwan toka za ka ga ya ƙara saje ba sun haɗu gaba ɗaya. Kuma tabbas yana yin kyau don mai cika koɗewa ba. Wannan kenan. Shiyasa ni zan iya mai da bangoijin gidanmu launin su ya zamanto mai ruwan ƙasa. Amma ɗakina shi kam bangon ɗakina launin shi yana nan a ruwan madaran shi. Ba zan canza ba saboda yana mulkin gani. Yawancin ko gurin aiki ma za ka ga ofisus ɗin za ka ga fentin da akeyi musu kenan mai ruwan madara saboda hasken shi. Ana samu hakan ya haske. Me, abun nan kuma da yasa ba cika yin fari ba shine shi fari yana da saurin nuna datti, yana ɗaukan datti. To shi kuma madara mai ruwan madaran baya nuna datti sosai shiyasa bango yana, ya kasance.

To, eh, unguwar mu tana nan a irin local area ne, tunda ba wai gidaje bane irin na masu kuɗi masu hali. A gidajen unguwar mu gidan da muke, gidan ƙasa ne. Sa'annan kuma gidajen ƙasa su suka fi yawa a unguwar mu. E,, aka iya kirgawa in misali unguwar mu suna da gidaje kamar guda hamsin ne. Lallai zaka iya kirga gidan ƙasa kamar guda talatin ko kuma guda talatin da biyar. Sauran da aka yi su na bulon siminti ba su wuce guda goma sha biyar ba. Kuma su ma ba wai irin gidaje bane manya-manya na azo a gani na masu kuɗi. A, na dai masu rufin asiri ne kawai. To wannan unguwar mu gaskiya ba unguwar masu kuɗi bane. E, unguwar mu, gidajen unguwarmu unguwar talakawa ne. Muna gudanar da rayuwa ne. Amma kuma Alhamdulillah, yanayin abin, e, unguwar mu, unguwar mu ta kasance ba ma hayaniya ba ma faɗa da junan mu. Unguwa ce wadda ta haɗa da Musulmi da Kirista a wuri ɗaya. Amma kuma dukan mu muna girmama junan mu, muna zaman lafiya ba tare da wata matsala ba. Wannan na ɗaya daga cikin abin da yasa nake jin dadin unguwar ke. Dandalin akwai wasu gurbatattun yara ko mutane da zasu suna shigo wa unguwar ku in suka fahimci unguwar ku tana zaman lafiya, sune masu kawo muku ƙarshen zaman lafiya. To wannan wani lokaci idan muna da wajen haɗa kai, kaga mun kore su daga unguwarmu. Idan za su yi tashin hankali ne, to su je can unguwarsu, su yi ba wai unguwarmu ba. Saboda mu unguwarmu ba unguwar hayaniya ba ne, ba unguwar tashin hankali ba ne, kuma unguwar ce wadda muke, e, girmama junanmu, e, gabaki ɗaya. Babu ruwan mu da bambancen abin da ya shafi addini ko ƙabila. A, a. Mu a wurin mu duk wanda yayi ba daidai ba, mukan fito mu tsawata masa. Wanda ya yi daidai kuwa, muna kara masa ƙarfin gwiwa domin ya ci gaba da yin daidai. Sannan kuma a unguwarmu ta kasance shine idan abun jaje ya samu wani, wanda za a jajenta masa, to za ka ga mutanen unguwa gaba ɗaya sun taru, an zo ana jajenta wa. Idan kuma abin da ya shafi wani taimako ne, za ka ga mutanen unguwa su ma sun fito illa taimako abin da ya shafi kamar da kuɗi, da shawara, da baki. E, duk unguwar mu suna sun kasance suna kokarin irin wannan mutanen unguwarmu. E, duk unguwar mu suna sun kasance suna kokarin irin wannan mutanen unguwarmu. E, za ka ga ƙananu, ƙananu ƙannen mu kenan mutane suna girmamawa. Mu ma mu suna girmama na gaba da mu, na gaba da mu su ma suna girmama iyayenmu sofofi kenan gaba ɗaya. To wannan unguwar mu gaskiya tana da wani tarbiyya, tana da wani haɗin kai. Sannan kuma unguwar mu, mu i junan mu ba mu cika ta da hayaniya ba. Saboda an san cewa a rayuwa an ce zo mu zauna, zo mu saba. Wani lokaci a gidan kuma akwai wanda zaku ɗan samu hayaniya da shi kafin a zo a fahimci juna. Amma ba ta kai ga hayaniyan da za a zo ana ganin rashin mutuncin juna, ana mutuncin juna wani maye ji kaman zai iya kashe wani. A, a, mu ba mu samu wannan. Sannan a unguwan mu akwai manyan mutane wanda in suka fahimci kana da matsala da wani ko kun ɗan samu sabani, to a wannan mutanen unguwar za su yi ƙoƙari su kira ku, su zaunar da ku, su yi muku nasiha, su nuna muku wannan abin da kuke yi ba abu ba ne mai kyau wanda zai bullar da ku. Misali kamar masu shekaru irin namu, waɗanda suka ɗan girma kenan, waɗanda suka kai ga matsayin sun kai su yi aure. To za ka ga sun ce muku, "Nan gaba ku ne iyaye, za ku haifi yara. To ya kamata ku gyara alaƙar ku saboda yaranku su taso su same ku a gyare su ma su taimaki juna su gyara alaƙar su, su kasance 'yan uwa ba wai makwabta ba. Saboda duk wanda kuke zaune da shi a unguwa, za ka ga kamar makwabtaka ne ta haɗa ku. To amma wani lokaci makwabtakar ta fi ma 'yan'uwantaka. Saboda maƙwabcinka in kuna tare da shi wani lokaci in abin taimako ya samu, shi ne zai fara kawo maka taimako. Saboda shi ne kuke unguwa ɗaya da shi, wuri ɗaya da shi. Wani lokaci ma za a iya cewa gida ɗaya illa ace kamar katanga ce ta raba. Amma duk wanda gidan ku yake haɗe, katanga ce ta raba, ai kamar gida ɗaya kuke da shi." E, ya wuce a ce haƙƙin makwabtaka ne kawai ko kuma unguwa ɗaya ne ta haɗa. A, a, shi ma wannan za a iya ɗaukan shi a matsayin ɗan'uwa. Dan haka unguwarmu gaskiya ba ta da matsalar abin da ya shafi sace-sace da shaye-shaye na zamani da yara suke yi a wannan lokaci.

Na kasance ina shaƙatawa ta hanyoyi da dama. Eh, hanyoyin shaƙatawa na shine wani lokaci nakan kasance ni kaɗai to in zan nishaɗantu sai in tashi, in nufa wani wuri. Haka in je ko wurin abokai na mu sa da, zubunta, shikan shi wannan. Kaji gurin abokin da kuke hira da mutunci, eh, amana to shikan shi wani abu ne na shaƙatawa. Sannan kuma wani lokaci na kan tashi in je gurin masoyi ya ta budurwa ta, in ɗan ɗauke ta. Haka mu ɗan je wuraren mu yawata. Haka mu ɗan sai wani abu mu ci. Shi ma wannan, eh, yana ɗaya daga cikin yanayin, eh, inda nake, eh, ɗaukar shi a matsayin lokacin hutu na shaƙatawa. To amma bayan wayan nan akwai wani lokacin da in za a buga games kamar irin ƙwallon ƙafa ke nan ko kuma in zan buga snooker ko table tennis ko TV game, shikan shi zaka ga cewa wannan lokacin ina ni kaɗai ne free ba tare da ina yin wani abu ba. To shi ma duk wannan lokacin nishaɗi ne. Sannan kuma akwai lokacin nishaɗi wanda, eh, zaka samu budurwarka ka sata ka ce, ka ce mata tana so, kana so ta girka maka wani abinci haka wanda ka fi so. Idan ta girka maka, ta zo da shi kuma ku zauna ku ci tare, shikan shi wannan duk cikin hutu ne da shaƙatawa mai mahimmanci tana ɗauka a gare ni. Lokukutan shaƙatawa suna da yawa saboda shaƙatawa wani abu ne da ke ɗaukewa mutane damuwa. Yayinda mutum yake cikin damuwa to idan ka tuno kana da wannan kuke ɗan fita shaƙatawa da ita ko ma wayan da ka ke je wurin su kuɗan shaƙata ku huta, to wannan yana ɗauke damuwa sosai. Shi yasa shaƙatawa abu mai kyau, mai muhimmanci ya kamata a rayuwar mutum. Ka ware lokacin da zai shaƙata ya huta shine abu mai muhimmanci. Saboda shaƙatawa ma ni ayanda dana ɗauke da abi ce wance take ƙarawa ɗan adam lafiya. Saboda yawan tunanin da take kauda maka zai sa lokacin kuma da kake nishaɗi, kake shaƙatawa, kake hutawa ya zamanto. Wasu bangare daga cikin jikinka sun samu natsuwa, ka ƙara lafiya. Don haka shaƙatawa abu ne mai mahimmanci, mai kyau wanda ɗan adam ya kamara, ya kamata duk kan ɗan adam ya kamata ya kasance ya samu, eh, cikakken lokacin shaƙatawa wanda zai fita ya huta ma rayuwarsa. Shaƙatawa ta kasance, eh, hanyar nau'i kala kala kamar yanda na yi bayanin a baya. Inda nake yin nawa to wasu ba haka suke nasu shaƙatawan ba. Wasu nasu ya banbanta da yanayin nawa. Wasu kuma sun fi gani su sha wani abu wanda zai dan sa su maye wai shi ne suka ɗauka a matsayin hanyar shaƙatawa nasu. To ni bana shan kayan maye a matsayin shaƙatawa ko lokacin hutu. A'a, lokacin hutu na kan fita ne in ɗan yawata. Ba guri ya nisa ba ko kuma ka ɗan. In kana da abin hawa ka fita, ku ɗan je kai da budurwarka. Wannan shaƙatawan ta fi kowane daɗi. Yayinda kuke tare da masoyiyarka kuke fira a wani guri ingantacce kuke hutawa. Ita kanta za ta ƙara maka nishaɗi kuma kai ma ka ƙara mata nishaɗi. Awande lokacin da kuke hutawa. Don haka shaƙatawa nau'i, ika kala kala ne. Ni daga irin nawa shaƙatawan nan lokutansu da nake kira na fitar da su. Don haka wannan lokacinsu ne suka fi dacewa da ni na je na shaƙata ba tare da wani matsala ba. Na kasance a lokacin da na je na shaƙata, na ji daɗi. Ni da budurwana in na dawo ko wani abu yana bani haushi to zan kasance na manta da wannan abun. Yakan kasance ko da wani ya mun laifi ne ma. Yayinda na samu wannan lokacin hutun na fita na shaƙata, in na shaƙata na samu hutawa sosai, na shaƙata, ina nishaɗantu to na kan dawo. Ko da mutum ma yane mi, in mai affuwa a kan wancan laifuka da ya yi mun, na kan yi su cikin gaggawa ba tare da na ɓata lokaci ba kuma ba tare da na ja wani musu ko gaddama ba. Don haka shaƙatawa a lokacin da kake yin ta tana kauda damuwa sosai ko da abun yana damun ka. Ko da wani irin abu aka yi maka marar daɗi yayinda ka fita ka huta, ka shaƙata. To in ka dawo za ka iya manta da wannan abun ka yafe shi.

Eh, gaskiya ni mutum ne mai yawan amala da 'ya'yan itace, abin da shafi wanda ake ce ma fruit kenan. Eh, 'ya'yan itace da yawa wanda nake so suna da yawa. Saboda yawanci 'ya'yan itace wanda nake so zaka same su duk suna da mahimmanci a jikin mutum. Suna ƙara lafiya wasu-wasunsu magungunan nema in kana amfani da su. To, kaman daga ciki akwai irin su dabino, akwai lemu, akwai kwakwa, akwai mangwaro, akwai guava, akwai avocado wata kan fia. Fia kenan muke ce mata a Hausance. Ana ce mata avocado da Turanci. Waɗannan suna daga cikin nau'i kan kayan itatuwa da nake so, masu mahimmanci, masu ƙara lafiya da kuzari a jikin ɗan adam. Musamman dabino, dabino shi wani abune mai albarka wanda Eh, gaskiya ni mutum ne mai yawan mu'amala da 'ya'yan itace, abin da shafan ake ce ma fruit kenan. Eh, musamman dabino shine number one wanda aka fi so ma muyi buɗe baki da shi yayin da muka kai azumi. To sauran in ba ka da dabino sai kuma sauran 'ya'yan kayan ita-- 'ya'yan abin nan kayan itatuwa kaman irin su lemon da su mangwaran da na jikira saura-sauran su. Indai aka ce abu 'ya'yan itace ne ma'ana fruit kenan da ake kira shi a Turanci. To ana buƙatan ka yi buɗe baki da shi yayin da ka kai azumi. Badan komai ba saboda abubuwan da suke tattare da su, akwai abubuwa masu inganci, masu mahimmanci, masu ƙara lafiya a jikin ɗan adam. Shi yasa shi na kan so dabino sosai fiye da sauran. Saboda ni ɗai a rayuwa na, na san cewa babu wani ɗan adam da za ji yace maka baya son dabino. Saboda shi dabino Allah yayi shi ne abu mai daɗin gaske. To sannan kuma akwai irin su lemu wata kan orange kenan, citrus. Shi orange lemon abu nan zaƙi, shi kan shi magani ne saboda yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke sa bitamin si ƙara lafiya a jiki. To shi lemon ya kasance shi kuma, eh, yana ɗaya daga cikin 'ya'yan itace wanda in kana da wata matsala a cikinka ko cikinka ya cushe, to idan ka samu lemu ka sha shi, shi kuma lemu zai iya taimaka ma ya wanke maka ciki. Ka samu ka fitar da wannan abun da ya kawo maka matsala a cikinka ya cushe maka ciki. Sai abin da ya shafi irin su mangwaro. Shi kuma mangwaro, ah, abune mai daɗin gaske da ƙara lafiya a jiki ɗan adam. Sai abin da ya shafe shi kuma kamar irin su guava. Ita kuma guava tun daga tushenta, da ganyanta, ah, eh, da kuma 'ya'yanta, eh, ita ce ne mai albarka wanda ya kasance komi na ta magani ne. Ita guava ya zamanto tushen ta magani, jikinta magani, ɗanyanta magani, sannan kuma 'ya'yan ta shi ma yakan yi magani. To lallai guava abu ce mai mahimmanci a gareni da na ɗauke ta a cikin 'ya'yan itace wanda nake so sosai. Dan wani lokaci ko cikina naji yana murdamin ko kuma mutum kamar yana neman yayi zawo ɗariya-- diarrhea kenan. To, yana akwai guava a kusa, ya sami 'ya'yan itacen guava ya ci, ya yi amfani da shi. Wannan 'ya'yan itacen na guava za su iya taimaka ma cikin-cikinsa ya ɗoremai ciki, ya zamanto cikinna shi ya tsaya bai sami irin wannan yin tsurewan na yin zawo ɗariya-- diarrhea ba kamar yadda zai iya yi a baya ba tare da ya ci wannan 'ya'yan itace na guava ba. Shi yasa 'ya'yan itace na ɗauke su abubuwa masu mahimmanci. Dan wani lokaci ne ina da kuɗi na kan samu 'ya'yan itace in ci su har in ƙoshi, in ɗauke shi a matsayin na ci abinci. Saboda na san cewa wani lokaci 'ya'yan itacen ma da kake ci sun fi abincin da kake ci ƙara ma mutum lafiya. Saboda yawanci abubuwa-- abincin da muke ci zaka gan su abubuwa ne masu carbohydrate wanda suna ɗauke da nau'in suga. To su kuma waɗannan 'ya'yan itacen su kuma suna ɗauke da abun na sinadarini irin na bitamin wanda yake fighting, yake kashe abun na yaɗuwan suga a jikin ɗan adam. Shi yasa nake son 'ya'yan itace. Ina son dabino, ina son guava, ina son lemu, ina son fia, har da irin su.

Eh, akwai hanyoyi da yawa wanda ake bi wajen jure wa zafi. Zafi ya danganci kala kala ne. Akwai zafi na lokacin zafi wanda gari yake zafi da dinga ba ma jiki zafi, a dinga gumi. Akwai kuma zafi wanda idan ka buge da wani abu jikinka ya kan ji zafi. Saboda ko misali haka in ka je hannunka ya buge da ƙarfi haka za ka ji zafi. Wannan kuma zafi ne na jiki wanda, gaɓɓan jiki suke ji daga ciki. Wanda zafin yakan iya tara ma mutum jini a jikinsa. To wannan zafi ne da in ka samu matsala kamar su accident ko bugewa mutum yake ji shi. Sai kuma zafi wanda muka fi sani da kalmar zafi shine kamar zafin gari. Akwai lokacin da gari ya kan ɗauki zafi, rana tayi zafi. Sannan kuma sai ka ga ko a cikin ɗaki yana da wuyan kwanciya saboda ɗakin ya riga ya ɗauki zafi. To wannan lokacin hanyoyin da zaka bi ka jure ma wannan zafin shi ne zaka buɗe taga. Ma'ana windows ke nan ka buɗe ƙofa. To idan ka buɗe shi zaka samu sauƙin wannan zafin saboda iska yana samo yana ɗan shigowa. Sannan kuma ana so windon ka ya kasance akwai net a cikin shi. Ƙofar ka ma in san samu ta kasance tana da net, saboda ta cikin net ne iskan zai dinga shigowa ya rage maka wannan zafi. Abinda ya sa ake so a sa wannan net ɗin kuwa shine don ya kare ka daga cizon sauro ko kuma wani muggan ƙwari masu shigowa su cutar da mutum. Shi ya sa wannan hanya ce da ake bi wajen shirin jurewa zafi. Sannan kuma akwai lokacin zafi zakaga wasu da yawa mutane basa yin wanka da ruwan zafi. Kamar yanda ɗumama ruwa ayi wanka da shi ya yi zafi. To su mutane zaka ga basa ɗumama shi ya yi zafi saboda gari ya riga ya ɗauki zafi. Ba bukatar a ƙara ma jiki zafi. Shi ya sa ake amfani da ruwa mai sanyi ko kuma ba ruwa normal ruwa wanda shi ba mai sanyi ba shi ba mai zafi ba sai ka yi amfani da shi ka watsa domin rage zafi na jiki. Ya kasance idan mutum yana amfani da irin wannan ruwan to zai ji daɗin amfani da shi a lokacin zafi kuma zai jure wa zafi. Saboda shi wannan ruwan yakan sa zafin da jikinka ya ɗauka ya ragu. To amma in kuma ka ji kai amfani da ruwan zafi bayan jikin ka ya ɗauki zafi to zai sa zafin ya ƙara ƙaruwa yayi sama. Don haka ya fi kyau a nemi ruwa mara zafi shi kuma mara sanyi a watsa a lokacin zafi. Wannan hanya ce mai kyau wajen jure wa zafi. Don kuwa zafi yana daga cikin abubuwan da yake tada cututtuka. Ya kan sa mutane wasu su kamu da cutar sankarau. Ya kan sa, wasu mutane ka ga suna sanƙarewa. Abubuwa kamar irin su abinci su ma suna lalacewa lokacin zafi. Shi ya sa wasu ma mutane za ka ga har kalan jikin su yana canjawa lokacin zafi. Wasu abubuwan za ka ga kai hatta dabbobi zafi ya kan dame su a lokacin zafi. To hanyar da ake bi wajen jurewa zafi kenan ga ɗan adam. Sai kuma dabbob sannan mutane su ma basu cika shan abu mai zafi ba saboda in sun sha ruwan zafi ya kan sa jikin su ya ci gaba da ɗaukan zafi. Sai su nemi abubuwa masu sanyi wani lokaci kamar irin su, drinks abun sha irin su Coca-Cola, Pepsi, ko kuma a samu yogurt. Madaran yogurt kenan a sa shi a fridge wanda yayi sanyi. Wasu kuma a lokacin za ka ga suna mu'amala da kankara su samo kankara su sa ta a ruwa ta narke sai su sha ruwan mai ɗan sanyi domin ya rage musu zafi. To wannan hanyoyi ne da ake bi wajen jure wa zafi. A yayin da jikinka yayi zafi kana da buƙatar ka ɗan samu wani abu mai sanyi wanda zaka sha ya ɗan saukar maka da zafin jikin ka ya dawo maka da temperature ɗin jikinka ma'ana zafin jikinka ya zamanto yayi daidai. In jikinka ya ɗau zafi yayi sama to wannan abubuwan da kake sha irin harkan abin da ya shafa su kankara ko kuma ruwa mai sanyi zai sa ɗan ƙasa ya dawo daidai ba'a so yayi sama domin idan zafi yayi yawa zai sa jinin mutum ya ɗaga yayi sama. To wannan hanyoyi kenan da ake bi wajen jure wa zafi. Domin zafi ya kasance shi ba abu bane mai daɗi. Don kuwa lokacin da jikin mutum ya ɗauki zafi za kaga zuciyar mutum ma har ita ma tana ɗaukan zafi.

Eh to gaskiya muna da bokitai a gida da dama. Akwai su jirma wasu masu girma wasu matsakaita wasu kuma ƙanana. Amma su masu girman munfi amfani dasu wajen tara ruwa kamar irin su bokitin fenti haka wanda aka cire fenti a ciki mukan wanke shi sosai mu dinga aje ruwa a cikinsa ko kuma a yi amfani da shi wajen ɗebo ruwa a wurin da ake sayar da ruwa ko kuma wajen ɗebo ruwa a can buhol. Su irin wannan bokitan sun kasance na roba ne saboda su amfanin bokitin roba su basa ajiye tsatsa abin da ya sa muke amfani dasu kenan sannan kuma su matsakaitan akwai wanda ake yin wanka dasu akwai wanda ake yin wanki dasu akwai kuma wanda ake ajiye ruwan sha a cikinsu masu murfiƙina akwai kuma ƙananu daga ciki wanda ake siyo abu da bekai ya kawo wa ƴan ƙananu da yawa ba da yawa ba ke nan. To shi ya sa irin waɗannan nau'i iri ƙalavi ƙalar bokitan muna amfani da su a gida ya kasance masu eh matsakaitan su ne muke da ƙarancin su amma ƴan ƙananun munada su su kai guda biyar manyan kuwa suma munada su sun kai guda biyar wanda muke amfani da su a gida. Akasari wani lokaci ma in kana amfani da bokitin wancan yana amfani da bokitin zaka ga sun yi mana ƙaranci wajen yin amfani saboda wancan yana amfani da waɗansu kamar guda uku wancan yana amfani da wasu sai kaga sun yi ƙaranci. Dole he kajira wani ya gama amfani da wancan bokitin ya baka kaima ka yi amfani da shi. Kasancewan ƙarancin sun yi bokitin ya kamata ce su waɗannan manyan akwai su kamar guda goma ne wancan suma matsakaitan akwai su kamar guda goma su kuma ƙananan a samu kamar ko da guda biyar ne ko suma guda goma. To na tabbatarce wa yayi idan akwai kamar guda goma goma to ko da wani ya amfa ɗauki guda uku yana amfani da shi har kai ma in za ka yi amfani da shi za ka ɗauki iya ɗaukan guda uku ce nan wani man zai yi amfani da shi akwai sauran guda uku ke nan da zai iya ɗauka. Ballantana ma ba'a samu irin wannan haɗewar ya zama to kai zaka yi amfani da uku wancan zai yi amfani da uku wancan zai yi amfani da uku. Gaskiya ba'a cika samun wannan sosai ba in dai ba biki ake yi ba. Dan kuwa ko biki ake yi in aka ce za a ɗebo ruwa ne to idan aka kula da ha wannan bokitin manyan guda goma sun ishe ku ɗebo ruwan da za ku tara a ciki saboda su ba ma'aunin tarar ruwa ba ne asali anyi su ne kawai don dai a ɗebo ruwa. To amma wurin irin bokitan da ake tara ruwa a cikinsu su ne ake kira da drum. Drum akwai bokitin roba na drums masu matsakaicin girman manya masu girman gaske wanda in ka ɗebo irin wannan bokitin fentin guda goma ka juya a cikinsu zasu ɗauke suka ƙara ɗebo ko suna kamar su ka juya. To idan ka ɗebo kamar irin wannan eh kana da irin wannan bokitan wanda ake kira drums ka ɗebo kamar irin bokitin fenti mai guda talatin ka juya a ciki. Dan bokitin fenti ɗaya yana a matsayin eh 20 lita ne lita ashirin. To lita ashirin akwai irin wannan manyan drums ɗin akwai wanda suke da eh ɗaukan eh lita ɗari biyar. To idan ka ga za ka kwatanta in za ka kwatanta da irin wannan bokitin ka sa lita ɗari biyar ka ga idan ka ɗebo bokiti goma bokiti goma yana da lita ɗari biyu ke nan ka ƙara ɗebo bokiti goma yana da lita ɗari biyu ka ga lita ɗari huɗu. To ka ga bokiti ashirin ke nan ka zuba a cikin wannan babban bokitin drum to idan ka ƙara bokitin biyar na wannan bokitin fentin ya zama eh lita ɗari biyar. Ka ga shi wancan bokitin babba me a inda ake kira drum ka cika shi ke nan da ruwa lita ɗari biyar wanda yake ɗaukan bokiti ashirin da biyar na fenti shi ne zai cika masa shi. To ka ga ko biki ku ke in ku ka tara wannan ku ka samu irin wannan drums ɗin mai kamar guda uku ya ishe ku ku yi amfani da ruwa in dai da kula da kula ba. Saboda me ne? In dai ba an bai yara ba sanje suna amfani da ruwan sosai suna ɓatawa. To wannan zai ishe ku ku yi amfani da shi yanda ya kamata. Sannan kuma a ci ga wannan an ɗebo five eh lita ɗari biyar ɗin sannan kuma ga wannan guda goma ga kuma wancan an matsakaitan bokitan ana aiki da su ƙananun suma suna aiki a wani guri a gado. Wannan yana daga cikin bokitai wanda za su isa gida su gudanar da ayyukansu ba tare da wanzu matsala ba. Amma ya kasance gaskiya mu muna da ƙarancin bokitai a gidanmu. Dan ko wanka za ka shiga wani lokaci in wani yana yin wanki to sai dai ya ɗan yi haƙuri ya baka ka shiga wankan ka fito idan ka fito shi kuma sai ya ɗauka ya ciga bada aiki da shi. Dan haka bokiti eh yawan yawan bokiti a gida yana da mahimmanci inda za ka yi amfani da shi lokacin da ka ga dama ba tare da ka jira wani ba.

Eh, lokacin da na tashi share ɗakina, ina share shi sau ɗaya ne a rana. Sannan kuma wani lokaci akan samu ranaku kaman ɗaya, biyu, uku wanda ban yi sharan ba. Kasancewan dakina ni kaɗai ne a ciki, ba kowa yake shiga ba. Ya kasance bana barin shi ya yi datti. Amma nakan share katifana wurin kwanciya a kullum in zan kwanta saboda ban so in kwanta a cikin datti. Shi ko ɗakina, ina mai shara sau ɗaya ne inna tashi in zan yi shara. Saboda in nayi sharan sau ɗaya, ta wadartar za ta share mun ko ina. Sannan kuma ba kullum nike yin shara ba. Sai dai lokacin da na dan samu wani baƙi ne haka. To in suka zo, kwana ɗaya, kwana biyu, zai zamanto kullum sai in yi shara kenan. Shi ma sau ɗaya. Saboda idan muka shiga ɗaki muka yi abin da za a yi, sannan in suka tafi ni kuma sai in share. In washegari sun dawo ne, shi ma in suka zo, muka yi abin da za a yi. In suka tafi sai in yi shara, in share. Amma in ya kasance ba wani baƙon da na yi, ni kaɗai ne nake shiga in fita, to nakan yi kwana uku ban share shi ba. Kasancewan baya yin datti. Eh, saboda shara tana ɗaya daga cikin abun da yake sa ni in ji ina samun kwanciyan hankali a cikin ɗakina. Bana so in zauna a cikin ɗaki na ba shara saboda idan na shiga ɗaki na ba shara, jina na ke. Ba wani na kwanta ko na zauna ba wani kwanciyan hankali. Saboda duk inda kaga ɗakin ka ba shara, kaga can akwai datti, can akwai datti. Ai kusan zaka, tunanin ma kaman ka na rayuwa a bola ke nan. Ɗakin ka ba mara banshi da bola. Indai ka kasance ka zauna a wuri mara tsafta. Shi ya sa nakan yi shara a kai a kai. Bana barin ɗakina babu shara. Sannan kuma share gida kaman gida, eh muna share gidanmu a ko da yaushe duk rana saboda mene ne? Shi gida wuri ne na shige da fice. Musamman ma gidarmu ɗa ake ɗan sai da abubuwa haka kaman abin da ya shafi itace, eh kaman abun da ya shafi, eh kalanzir da 'yan kayayyakin yara. Yara suna shiga suna fita kuma sannan akwai yara a gidan suna ɗan wasan su. To kaga shi wannan gida ya kasance yana da buƙatar share kenan. To amma tun da dai akwai yara a gidan, da ace kullum yaro yana shiga ɗakin ka. Tun da suna wasa a tsaƙar gida suna suma ɗaukan datti. Kaga zai iya kawo maka datti a cikin ɗaki kenan. Wanda zai zamanto in ya shigo maka da datti a cikin ɗakin ka zai zamanto dole sai ka yi shara. To amma da yake ni ba yaran da nake bari suna shigo ɗakina in suka yi irin wannan wasan. Yara dai suna shigowa ɗakina amma basa shigowa cikin datti. Balantana su samun datti a cikin ɗakina da zai sa ni dole sai na yi shara. Shi ya sa ake share gidan ko da yaushe shi. Eh, saboda shara tsafta ce kuma tsafta tana ɗaya daga cikin addini. Sannan kuma tsafta tana sa, tana ba mutum kariya sosai sosai daga lafiya da kuma abokai. Misali musamman in bana share daki na ɗakina ya kasance cikin datti. Idan kowa ya shigo ya gan shi zai ce ma ai wannan in ka gan shi aka iya ganin shi a waje fes fes amma idan ka je ɗakin shi ƙazami ne. Duk wanda ya shigo ɗakin ka ya ga cewa ba ka yin share ɗakin ka. To a waje in ya fita zai ce maka kai ƙazami ne saboda baka bar ɗakin ka da tsafta ba. Shi ya sa ko ba don wannan ba ya kamata a ce, eh ko ba don tsaftan da kare jikin ka ba, ya kamata a ce ko don abokanka in suna shiga ɗakin ka, ya kasance kana shara su zo su ga ɗakin ka tsabtsab ba tare da sun yi, sun yi maka tallan cewa kai ƙazami bane. Don ba ka da mafita in har abokin ka zai zo yau ya ga ɗakin ka ba shara gobe, ba shara jibi ba shara. To idan har ya kiraka ƙazami dole ne sunan ya bi ka saboda baka kasance mai yin sharan da tsaftace wurin da kake kwana ba. Don haka shara tana ɗaya daga cikin wajibi da mutum ya kamata ya dinga yi a ɗakin sa da mahallin sa. Da har wajen mahallin ka, ƙofar gidan ka, shi ma yana da buƙatan ka dinga share shi. Domin idan ka share ƙofar gidan ka, za ka sauƙaƙa dattin da za ka ɗauka daga ƙofar gidan ka shigo da shi cikin gida. Idan ka share cikin gidan ka, za ka sauƙaƙa dattin da za ka ɗauka ka shiga da shi cikin ɗakin ka. To duk in kana yin irin wannan sharan ka share saƙar gida, sai ka share ƙofar gida, eh to zaka zai kasance ke danci uwaki. Ajiye ki kitafi. Zai kasance, eh zai kasance ka tsaftace mahallin ka ba tare da ka bar shi a cikin datti ba. Wannan kenan, wannan dalilin daya sa muke shara kenan don mu tsaftace kanmu, mu tsaftace mahallin mu domin kula da lafiyar mu. Musamman ɗaki shine abun da ya kamata a fi sharewa a ciki in za a yi sharan. Saboda ɗaki nan ne gurin kwanciyan ka, yanda kake kwana, nan ne in datti zai iya shiga jikin ka, zai shige ka. Don haka.

Eh, ni de gaskiya na kasance ba na tara tsabar kuɗi. Wanda ya sa kuwa shine kuɗin ba na samu su sosai. Amma tsantsan mutane wani lokaci same su suna yin tara tsabar kuɗi. Wasun su zaka same su kamar ƴan kasuwa ne da kuma masu yin aikin hannu. Domin su ne idan suka sayar da abubuwan da suke saidawa, za a ba su tsabar kuɗi, su tafi da shi. Kaman kowane mai aikin hannu shi ma idan ya yi aikin hannun shi, za a iya ba shi tsabar kuɗi. To su wayen nan ka ga in sun so tara tsabar kuɗi, eh za su iya tara tsabar kuɗi. Suna da damar za su iya tara tsabar kuɗi. Amma kamar ni, da nake ɗalibi, ɗalibin makaranta, wanda nake student ne kuma ina ɗan nema ne haka a hankali. To kaga kuɗi ba za su iya ajiye mu ba, tsabar kuɗi ba za su iya ajiye mu ba. Saboda ni ko da ya shi bukatun su nike da sun zo kuma za su iya fita ne. Wannan dalilin da ya sa kenan ba zai kasance ba don iya samun daman tara tsabar kuɗi ba. Tara tsabar kuɗi abu ne mai muhimmanci saboda akwai mutanen da suke bukatan kuɗi tsaba ne ba wai suna so ka ba su kuɗi in figos bane ke musu tarance ba. Aaa, wannan akwai ƙuri'ar mutanen da basu ƙware a harkar banki ba. To su wannan sun fi so ka ba su tsabar kuɗi a hannun su. In sun yi maka aiki ne ko sun sayar da maka wani abu, za ka biya su, to suka biya su da tsabar kuɗi ba wai abun nan ba, eh, eh, ka tura musu ta banki. Sannan kuma abun da ake nufi, akwai kuma abun da muke nufi da tsabar kuɗi. An san shi shine tsabar kuɗi shine kuɗi wanda ya shafi kaman irin su na ƙarfe. Kwandolali, ƙenan mu a nan Najeriya akwai naira ɗaya da ta ƙarfe. Wanda irin su ne ake kira tsaba. To akwai kuma takardu, waɗanda su kuma ake kiran su naira note a turanci. To su wannan naira note din su kansu, in kuna magana da mutum za ka ji in ya sayar da maka abu, zai ce, "ina so ka bani tsabar kuɗin." Dalilana yana so ka biya shi ta, e, kuɗi ke kenan wanda zai riƙe a hannu. Shi ne suka kasance kaman tsaba. Amma an fi sanin kuɗi na ƙarfe, wannan suke kwandololi, an aika ƙira su kaman naira ɗaya, sile biyar da sunan tsaba. Wannan shine. To kaji dalilin da ya sa ne tsabar kuɗi ba za su iya ajiye mu ba. Sannan kuma ya kasance su wayen nan ƙwandololin da na yi maganarsu a matsayin tsaba, su basu da ɗan riƙewa gaskiya. Dalila na saboda mene ne? Idan mutum ya baka naira ɗari, ƙwara ɗaya, naira ɗari na wannan tsaban. Ya baka naira naira na naira ɗari ko sile biyar biyar na naira ɗari. Za ka ga in ka sa su aljihu, ma ka dauke su, za su yi maka nauyi ne, sun zama kaya a gurin ka, sun zama abun wahalar wa. Ba kamar naira ɗari ta takarda ƙwara ɗaya ba, wanda su kuma za ka iya sa ma bundle din su guda ɗaya a cikin aljihu ƙwara ɗaya. To kaga bundle ɗin naira ɗari guda ɗaya kuwa yana da kuɗi naira dubu goma ne. To ka ga ko shi wancan naira ɗari kacal ƙwara ɗaya na tsaba irin na ƙarfe, shi zai cika maka aljihu ne. Da zaman to ya baka da kaya kana tafaman aiki da shi. Shi ya sa mu a Najeriya yanzu, abin da ya shafi tsaban kuɗi na ƙwandololi da abun na ƙwandala da abun sile biyar wanda aka yi suna abun nan ƙarfe, ba a amfani da su yanzu. Ƙaramin kuɗi a ƙasan mu Najeriya yanzu shi ne naira biyar. Wani naira biyar ita ma tana takarda ne, wanda bundle din ta guda ɗari ne a ciki kuma guda ɗari yana nufin ya dauki ɗari biyar kenan. Ɗari biyar kuma, muna da ɗari biyar ƙwara ɗaya. Wanda idan aka baka bundle naira biyar biyar, za ka gansu ga sunan tare. Sannan kuma in aka baka bundle din, aka baka takardar naira ɗari biyar guda ɗaya, za ka ganta ta nan abu ne ƙwara ɗaya. To shi ya sa in aka kawo maka bundle din, eh, tsabar kuɗi na abun nan ɗari biyar guda ɗari ne. Tsabar kuɗi na naira biyar shi ma guda ɗari ne. Za ka gansu bambancin su, basu da wani bambanci. Illa iya ka, ka ce ita ɗari biyar din girman ta ya rima da naira biyar din. Amma da yawan su ƙwara ɗaya ne. Kuma zai kasance kusan nauyin su, don bambancin shi ma kaɗan ne. Kuma zai kasance idan har za ka iya sa guda biyu a aljihun ka ne na ɗari biyar biyar. To shima na naira, eh, eh, na naira biyar biyar din bai wuce ƙasa guda biyu ba saboda dai yawan su ɗaya. To dai tsayi ne da faɗi, bai zo ɗaya ba. Amma kuma in ka sa su aljihu, inda za su nuna shop ɗin aka kuwa wancan shi ma zai nuna. Shi ya sa tsabar kuɗi na ƙwandololi ba su kasance ba. An fi son tsabar kuɗi na takarda. Dalilin da ya sake nan, kowa za ka je in kai mai aiki ya ce ba ni, biya ni, yana biyan, kana, kana biyan shi ne da kuɗin takarda. Tsabar kuɗin takarda ba wai na ƙwandololi ba. Wannan dalilin da ya sa kenan aka fi son tsabar.

Eh to gaskiya, rahoto bazan ce ga iya adadin yinda nake rubuta shi ba. Domin kuwa, duk abin da ya buƙaci a rubuta rahoto a kan shi. To in har naje gurin indai yana da buƙatar a rubuta rahoto, zan tsaya in dauki, eh abunnan bayyanai kafin na fara rubuta rahoto. Domin kuwa misali ba fata ake ba, kamar akasami hadari haka a kan titi. To idan kaje, eh kana so ka rubuta rahoto akan wannan abun da ya faru sai ka tsaya. In ba ka nan ne abin da ya faru, to kana da buƙatan ka samu mutanen da suke gurin na farko, sanar da kai abin da ya faru da abin da ya jawo wannan abu. Sannan kai kuma in suka gama sanar da kai, sannan za ka je ka tattache shi. Ka tace inda sukai kuskure wajen sanar da kai ɗin. Sannan kuma ka gyara abinnan bayanan da suka baka. Sannan sai ka rubuta rahoto akan shi, ka sanar. Sannan kuma akwai abubuwan da ya kamata a dinga rubuta rahoto a kansu. Ko don a zo a ɗauki mataki. Misali idan kuna da hanya ta lalace to in kuna buƙatan a zo a taimake ku a gyara, ba wani abu ya fi ba wanda ya wuce ku rubu-- kuyi rubutu, kuyi rahoto akan shi. Tasa abinnan guraren kafafen, eh watsa labarai kamar irin su abun da ya shafi radio, television, jarida da kuma na zamani da mashi ciki a yanzu, watakan me maana social media kenan. Eh rubuta rahoto na da matuƙar mahimmanci sosai. Musamman lokacin da, eh ake buƙatan a sanar da wani sako zuwa ga, eh manya na sama. Eh dan wasu basa sanin ƙokenku da wani matsalar ku, sai kun tashi ku dakanku, ku rubuta rahoto kafin in suka gaji sai su kawo muku ɗauki ta dalilin wannan rahoton da kuka rubuta. Rahoto rubuta shi na da matuƙar muhimmanci. Don haka in ya kasance ka samu daman da zaka iya zuwa, eh ka ɗauki rahotanni ko guda goma ne a rana to ya danganta da tsayin su da kuma gajartan su. Idan tsayin su ya kai, eh inda bazaka iya rubuta su a rana ɗaya ba to kaga sai ka rubuta iya wanda zaka iya rubutawa, iya wanda rahoton wanda zaka iya rubutawa a wannan ranar. Sauran ka bassu watan-- wata ko koda washe gari ne in Allah ya kai rayuwa sai ka cigaba daga inda ka tsaya. Haka samu haka mallaa. Sannan kuma akwai rahoto ƙananu wanda irin wannan ƙananun rahoton zaka iya zuwa ka ɗauki kaban guda biyar kai rubutu a kansu a rana ka saki. Amma lalle shi rahoto kafin ka rubuta shi kafin ka saki yana da buƙatar ka tsaya ka natsu don in ka rubuta ya zamanto rubutan ka ya faɗakar, ya isar da sakon da ake so ya isa. Domin ya zamanto rubutan ka ya yi amfani gare ka da kuma sauran al'umma. A rubuta rahoto a kan abu yana nuna cewa eh lalle kai kamar abun nan, kai kai abun nan. Kaman misali a makaranta in ku ɗaliban abin da ya shafi kimiyya da fasaha ne to zaku iya shiga, eh laboratory kuyi practical. Sannan kuma a cikin wannan practical in da kuka yi sai ace toh ku rubuta rahoto a kan shi. To kaga idan har ku kuka yi shi da kanku to kaga kun san abin da kuka yi. Zaku iya rubuta rahoto a kan abin da kuka gani, abin da kuka samu a wannan practical din. Bil'maana bincike kenan da kuka yi. To kaga ya nuna cewa eh wannan wanda kuka rubuta ma rahotan kuka ba shi zai tabbatar da cewa ku ne kuka yi wannan aikin da kanku. Ba wai aiki ba ne wanda kuka faffo ku kuma kuka gani kuka ɗauko kuka kawo. A'a zai tabbatar mai da cewa ku ne kuka rubuta da kanku ko kuma ku ne kuka yi wannan aikin da kanku. Kasancewar kun iya rubuta rahoto mai kyau a kan wannan aikin da kuka yi na practical a laboratory. Dan haka in mutum bai iya rubuta rahoto ba ya kamata ya san idan mutum bai iya rahoto-- rubuta rahoto ba, ya kamata ya je ya natsu akoya mai yanda zai iya rubuta rahoto domin ya samu hanyar isar da sako a lokacin da ya kamata. Don domin kuwa rubuta rahoto na da matuƙar mahimmanci.

Eh to, in da muke magana da abokan cinikayya muna magana da su ne kan harkar abinda ya shafi cinikin abinda za a saida. Kaman misali, eh idan abokin cinikin ka ya zo, misali in mai saya ne ko kuma wanda zaka saya a gurinsa, ya kasance za ku tsaya kuyi magana ta gaskiya ne a kan abubuwan da ya kawo maka. Da farko dai akwai cinikin da ake yi da abokin ciniki wanda zai iya sa maka suna, kai kuma ka taya. Har Allah ya kai ga ya sansanta cinikin ku, cinikin ku ya ƙullu, ya sallama maka, kai kuma ka bashi kuɗi ka ansa wannan abun. Sannan kuma akwai abokan cinikayya wanda su kuma za su zo su saya a gurin ka. Su kuma waƴannan abokan cinikayyan wanda za su zo su sayan abu a gurin ka, akwai wani abunda ake ce ma karakter a harkar abinda ya shafi cinikayya. Ma'ana karakter shine ya zamanto kana da hali mai kyau na abun nan, eh girmama kostoma. Bi ma'ana mai sayan kayayyaki kenan. Ya kasance kana muhimman ta shi kuma kana yi mashi ɗa'a. Menene yasa haka? Shine dan ya zamanto ya, koda yaushe in ya tashi neman kaya ko kuma in za ayi wani ciniki, zai zo gurin ka ne yayi wannan cinikin. Sannan kuma akwai wani abu da ake yi ma abokin ciniki. Menene wannan abunda ake yi ma abokin ciniki? Shine abokin ciniki ana so a ɗan dinga kyautata mai abunda ake cinikayya a kai. Kaman misali, idan kana saida, eh lemu ne sai wannan ya zo sayan lemu na naira ɗari ko kuma in lemun kana saida shi naira hamsin hamsin ne, sai ya zo sayan na ɗari biyu. To a wani lokacin zaka iya ba shi lemu kaman guda biyar, kaga ka ba shi na ɗari biyu da hamsin kenan a matsayin ɗari biyu. To wannan ƙwara ɗayan da ka ƙara mai na naira hamsin zai sa ya ji daɗi yaga, eh shi bai da wani abokin ciniki wanda ya wuce ka. Dan haka, na ɗaya daga cikin kyautatawa ga abokan cinikayya a harkar abunda ya shafi kasuwanci. Sannan su kuma wanda za su kawo maka ka saya, kana da buƙatan ka duba abokin ciniki mai amana wanda zai kawo maka kaya mai kyau, wanda kaima in ka saya ka saida za a yaba da su. Ba wai abokin ciniki wanda zai zo ku yi ciniki tare da shi ya saida maka kaya marasa kyau ba, wanda in ka saida su kayan da kake saidawa zai iya kawo cikas a harkan kasuwancin ka. Sannan akwai abokin cinikayya, abokan cinikayya wanda ba su da ɗa'a. Su in suka saida maka da kayan su, za su saida maka maka shi da tsada ne. Kai kuma kana so abokan cinikayyanka sun saba saya a gurin ka da ɗaro. Hausa me arha, kana so ka saida musu me arha. Zai kasance in ka saida musu inda kake saidawa da arhan nan, to za ma ka zo ya zamanto kuɗin ka bai dawo ba ne. Ma'ana ka faɗi a wannan cinikin da kuka yi. Shi kuma yana can ya saida maka shi da tsada, ya tafi yana murna yana jin daɗi kaman ya cuce ka. To kaga wannan abokin cinikayya ba abokin cinikayya bane na gaskiya na amana wanda zaka riƙe shi, shi kaɗai ka dinga ciniki tare da shi. Yana da buƙatar kasa-- yana da buƙatar ka samu wasu mutane wanda zaka dinga cinikayya da su ba shi kaɗai ba. Domin kuwa in wannan abokin ciniki in ya ga cewa ka dogara gare shi ne ka saya a gurin shi, to lalle shine zai sa ya dinga saida maka ba tare da arha ba. Ta inda zaka dinga faɗi, ya zamanto kana shan wahala ne gurin kasuwancin ka. Ya zamanto ma yasa in ka ce zaka saida kamar yanda ya saida maka, wasu kostomomi naka za su guje ka sabida ka fara saida masu kayan abun cinikayyanka da tsada. Shi yasa ana da buƙatar abokin ciniki mai sauƙi kai, mai rangwame. Sanin yakamata domin bunƙasa harkar abunda ya shafi kasuwanci tsakanin ku da shi da kuma tsakanin ku da masu saya gaba ɗaya. Kasuwanci yana da matuƙar, eh mahimmanci idan kuka fahimci juna da abokin ciniki naka. Dan haka shi yasa ake so kowa ya riƙe amana a harkar kasuwanci sannan kuma a samu kuɗi wanda za a dinga juyawa a harkar kasuwanci. Sabida abokin ciniki wani lokaci yana so da ka sayi kayan shi ka biya shi kuɗin sa sannan ya je yayi abunda zai yi da kuɗin sa, kai kuma ka saida kaima ka samu riban ka. Ya kasance ciniki yana da daɗi a irin wannan yanayin da abokin ciniki.

Gaskiya waya na ba ta daidaita haske da kanta, sai dai ni in amfani da hannuna in daidaita mata hasken. Kasancewar ni ba maɓuci amfani da waya bane da haske sosai, masamman da dare. Ina rage hasken waya na ya zama toh ƙarshe saboda in na bar shi, yana haske min ido na ya dame ni. Dalilin da ya sa kenan ni bana so waya na ta cika haske. Ya kasance ko da rana ne, hasken waya na za ka ga bana ƙure shi in kai shi har can ƙarshe. Domin kuwa hasken yana yi min yawa a ido. Ko da film ne ake kallo, shi ma a cikin waya, zai kasance za ka ga ni na rage hasken saboda ba wai ina amana da haske bane sosai a cikin waya. Kai ba ma a cikin waya ka, ko da a gida ni, ya kasance bana kwanciya cikin haske. Domin kuwa haske bai kamata mutum ya kwanta cikin shi ba. Yana kashe wa mutane ido, yana damu idon mutane sosai. Ta kawo ma haske yana iya abun nan affecting idon mutum ya zama to idon mutum ya samu matsala. Wannan dalilin da yasa kenan nake ƙaraucewa haske da ke rage shi sosai a cikin waya na. Ko da yaushe za ka samu waya na da haske irin gau din nan ba, ya kawo a'a. Ko da rana ne zai ka sami ta irin haske bidiyo da daddare kuma za ka samu abu ne hasken brightness ɗin gabaki ɗaya na cire shi saboda me ne? Iya hasken wanda aka iyo ta da shi, ya ishe ni. Ba wai sai na ƙara ba. Ya kasance da ranan ne saboda hasken rana ya fito. In ka kunna wayan ba za ka iya ganin me ke ciki ba. To sai ka ƙara haske don ka ga wasu daga cikin rubutu. Dalilin da yasa kenan nake amfani da waya na ba haske, domin kuwa haske nakan guje shi ne ba don komi ba saboda ba ma ido kariya da kuma abinnan, inganta lafiya. Hasake abin so ne sosai amma kuma akwai lokacin da yake zama ba abun bukata ba. Kaman dare kenan in zaka kalli wayan ka, to ka ga haske ba bukata bane. Amma kuma da rana in zaka kalli wayan ka, tunda hasken rana ya ragu ya bayyana, haske abin glass ɗin wayan naka zai zamanto sai ka ɗan ƙaro ke nan sannan ka iya ganin menene ke kan hasken wayan ka. Don haka shine yasa nake abun nan daidaita hasken waya na da hannuna, tunda wayan tawa ta kasance ba tana daidaita haske bane da kanta. Don kuwa wayoyi wanda suke daidaita haske da kansu sun fi muhimmanci a bisa wayoyi irin namu da basa iya daidaita haske da kansu. Akwai wayoyin da suke daidaita haske wanda in ka shiga cikin guri mai haske sosai, su da kansu za su daidaita shi su rage shi ya dawo maka normal. Idan ka shiga kuma guri wanda bashi da haske sosai, za su ƙara maka hasken da kansu, shi ma ya dawo normal. Idan kuma ka shiga gidan gari ya zama to hasken gari yayi normal, su ma za su rage kansu su dawo normal. Don domin kuwa hasken waya ma ya kasance na ɗaya daga cikin abun da yake cin caji a waya, ya lalata ingancin batirin waya. Don haka in ka rage ma wayan ka haske zai zama to kaman kana abun nan ƙara ma batirin wayan ka lafiya ne wanda zai daɗe sosai kana aiki da shi. Ba tare da cajin shi ya ƙare ba, ba tare da kuma ya yi sanyi ya mutu ba. Shi yasa ya kamata mutum ya dinga daidaita hasken wayan shi in wayan shi ba ta daidaita haske da kanta. Domin kuwa ya kare idanuwan sa, ya kare batirin wayan sa sannan kuma ya kare cajin shi na wannan lokacin da yake da shi. Matsala in kana da caji ƙafa hamsin ne, 50% kenan. Toh idan hasken wayan ka yayi yawa, nan da nan zaka ga in cajin awon da kake da shi zai iya awa ɗaya ne. In hasken wayan ka yayi yawa zai zaman to bai wuce yayi maka minti arba'in ba saboda shi kan shi hasken yana zuƙan cajin da yake cikin wayan ka. Idan kuma ka rage, zaka ga yayi maka awa ɗayan ka ka dawo da shi kamar medium kenan zai maka awa ɗayan ka. Idan kuma ka dawo da shi lowest ka cire hasken gaba kiɗa, zai iya maka ma fiye da awa ɗaya. Shi yasa rage haske a waya yana da matuƙar muhimmanci domin ba ma ido kariya da ba ma batirin waya kariya da kuma ba ma cajin da kake da shi a wannan lokaci kariya sosai. Shi yasa shi yasa.